Ina kallon inuwa ta wani lokacin, musamman in da rana. Idan ina tafiya, ina bin ta inda inuwar take. To na kan kalli inuwan domin in ga yanayin yadda take da ta inda ta fito.